Ina shan madara. Madara ta shanu, madara ta gari, madara ta gwangwani. Ina shan madara duk lokacin da ya kamata a ce an shata kamar da safe ko da rana haka. Saboda tana da matuƙa amfani a jikin mutum.

Eh ina kunna Bluetooth, ina kunna Bluetooth gaskiya to amma ba ko da yaushe ba kuma ba kullum ba. Ya danganta da yanayin aiki. Idan ya zo takan shi a kunna Bluetooth sai in kunna Bluetooth in yi amfani da shi amma ba ko da yaushe nake kunna Bluetooth ba. Kunna Bluetooth sai idan za a ji waƙa ko kuma za a yi turi.

Ina yin wanka da safe ko da rana. Yauwa yadda ta kama dai ina yin wanka. Ina yin wanka kullum, da safe, da rana ko da daddare. Duk lokacin da ta kama, musamman ma lokacin zahi to ana yin wanka.

Eh gaskiya kamar so ɗaya nake share ɗaki ko so biyu a rana. Da safe a share, da yamma a share ɗaki. Ana sharar ɗaki da safe kamar da daddare ko da rana haka saboda abubuwan da suke ake yi yawon yi a cikin ɗaki wanda ya kamata a share su to ina share ɗakina haka.

Wace rana nake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ranar Litinin. Kasuwar da nake zuwa ta Jikin Shitu. Ina zuwa kasuwa ranar Juma'a, ina zuwa kasuwa ranar Laraba, ina zuwa kasuwa ranar Asabar, ina zuwa kasuwa ranar Lahadi. Ina zuwa kasuwa.

Ina yin ciniki a kasuwa sosai. Ina yin ciniki a kasuwa musamman idan na je ranar Juma'a. Saboda mutane suna zuwa daga mabanbanta wurare, to ina yawan yin ciniki a ranar Juma'a. Ina yawan yin ciniki saboda za a sayi kayayyaki da yawa da dama wajena wanda na ke saidawa. To ina yin ciniki sosai ranar Juma'a.

Eh muna sa uniform a wajen aiki. Kuma ya danganta da kalan wannan. Muna sa uniform a wajen aiki saboda tabbatar da cewa mu ne ma'aikatan wurin. Kuma ya nuna cewa duk wanda ka gani da wannan uniform to ma'aikacin guri ne. To muna sa uniform a wajen aiki.

Wurare masu hayaniya, gaskiya ne dai ƙa'ida ta ni ban san wurare masu hayaniya. Na yi san wurin da yake shiru saboda ya fi daɗin zama da kwanciyar hankali. To wurare masu hayaniya kuma mutum hamma ƙila ciwon kai na iya samun ƙa in hayaniya ta yi yawa a wuri. To wurare masu hayaniya ni dai ban san su.

Bokiti muna da botikai guda casa'in. Ko da ɗaki zaka iya samun botiki tara, saboda kusan kowa da bokitin shi. To botiki muna da botikai guda casa'in a gidanmu saboda akwai mutane da yawa kuma kowa da botikan shi kuma kowa yana da botiki a wannan ɗin shi.

Inda muke ajiye takardun aiki sune za mu samu guri mai mahimmanci. Gurin da yake ba za a isa mai da wuri ba, kuma gurin da babu ruwa, babu lema, babu zago, babu gara, sai mu ajiye su a gurin. To nan ne muke ajiye takardun aiki saboda su takardun aiki takardu ne masu mahimmanci wanda suke da bukata a kula da su sosai.

Eh gaskiya kullum ana share gida kamar sau biyu, kamar yadda za a share ɗaki. Ka ga za a share gida da safe sannan kuma za a share gida da yamma. To wannan sune lokuta wanda aka fi yawan sharar gida, da safe da kuma da yamma saboda su ne lokutan da suka dace.

Eh ina sanya bel kullum musamman idan na sa kaya wanda suke da bukata a sa bel to ina sa bel kullum. Ina sa bel kullum musamman ranar Litinin, Talata, Laraba ranar da suke cikin sati to ina sa bel kullum. Ina sa bel kullum saboda fita wajen aiki da shi.

Muna bin ƙa'idojin aiki saboda ƙa'idojin aiki su ne yin aikin kuma su ne aikin. Saboda in ba bin ƙa'ida aiki to babu aiki ke nan. To mu na bin ƙa'idojin aiki musamman idan ya kasance ƙa'idojin an sharɗanta su kuma an rubuta su to dole mutum ya bi kaidan aiki.

Eh, ina amfani da kunnen waya. Ina amfani da kunnen waya musamman idan ina so in ji abu, ƙila waƙa ce ko wani abu ne, ko karatu ne sai in kunna, in sa kunnen waya, in sa inji ne kaɗai. Toh ina amfani da kunnen waya gaskiya, mafi yawancin lokuta, musamman ma da daddare, saboda ban so in takura wa makuwa.

Miyan da na fi so, miyan da na fi so ita ce miyar kuɓewa, miyar kuɓewa busassa da kuma miyar taushe. Ina son waɗannan miyoyin guda biyu. Ina son miyar kuɓewa, ina son miyar taushe saboda sun yi daɗi. Ita mai kuɓewa saboda cin tuwo.

Ina lullubewa da bargo sosai kullum musamman lokacin sanyi, saboda lullubewa da bargo yana taimaka ma baza kaji sanyi ba sosai. To lullubewa da bargo, lullubewa da bargo yana da matuƙar muhimmanci sosai sosai.

Kana jurewa barkono? Barkono mai yaji. Idan barkono mai yaji ya shigan man ido gaskiya ban iya jurewa to saboda akwai zafi sosai. Barkono mai yaji in ya faɗa wa mutum cikin ido to sai dai ya wanke da ruwa. Barkono mai yaji ba daɗi sai dai idan abinci ne kuma yana da faɗa sosai.

Yadda nake tsara ayyukan da suka fi mahimmanci shine zan zo in ware ayyukan da sukayi da mahimmanci in tsara su guri guda, sannan wanda basu da mahimmanci su ba in ware su. Zan ware masu mahimmancin, ya kasance masu mahimmancin na basu mahimmanci su. Duk wani aiki mai mahimmanci zan bashi mahimmanci wajen yin shi.

Ina da katin kasuwanci, saboda a abokan kasuwanci zaku iya haduwa da wani wanda bako ne to yana bukatar yin kasuwanci da kai, to kai ka bashi katin yin kasuwancinka. A ciki akwai adireshin da lambar waya da kuma wurin kasuwancinka inda zai zo ya same ka. To inada katin kasuwanci.

Yanda nake ƙidaya kayayyaki ko kuma yanda nake ƙidaya kayayyaki da kuma su ko sau nawa nake ƙidaya kayayyaki. Ina ƙidaya kayayyaki kamar sau huɗu a rana. In ƙidaya da safe, in ƙidaya da rana nan kuma da yamma in ƙidaya. To ina ƙidaya kayayyaki na a wa daidai wannan lokuta.

Na fi kuzari da yamma saboda da safe mutum zai tashi ya gaji ga yunwa yana ji, amma da da yamma ka ci ka ƙoshi kuma ka yi eksa kuma ka yi motsa jiki to na fi kuzari da yamma. Amma da safe shima da safe ya danganta da yadda na kwanta da daddare. Na fi kuzari da yamma.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine taimakon juna, taimakekeniya, wannan abokan ya taimaka wa wannan abokin, sannan kuma da riƙon amana ga juna da cika alkawari. Abokantaka na da muhimmanci sosai a rayuwar mutane, ko dabbobi ma suna abokantaka.

Irin naman da na fi so shine nama soyayyen nama na kaza. Kaza kuma kazar Hausa wadda take da zaƙi. Ina san kazar Hausa naman kaza musamman ya kasance an gasa ta sosai kuma.

Da yamma kafin lokacin kwanciya bacci yayi, bayan an yi sallah ta magariba za a zo a yi karatu, a karanta littafin Allah sannan kuma a karanta boko, sannan kuma a ci abinci. To abubuwan da ake yi da yamma to.

Amfani da ruwan rijiya, ruwan rijiya yana da daɗi saboda daga ƙasa yake. Wani lokacin har kanshin ƙasa zaka ji nayi, to ina amfani da ruwan rijiya. Ruwan rijiya yana da daɗi, yana da daɗin amfani saboda da yawan gurare za ka ga suna amfani da ruwan rijiya. Gidaje za ka gan suna gina rijiya suna amfani da ita. To ruwan rijiya yana da daɗi.

Ina shan magani kullum, a'a ban shan magani kullum saboda lafiya ta lau. Alhamdulillah, wanda basu da lafiya sune za a basu magani su riƙa sha da safe, da rana da daddare in za su kwanta saboda su samu sauƙi. To amma in mutum yana lafiya, lau ba ya sha magani kullum ba, idan wanda.

Ina yin taro a mako, su uku. Ina yin taro su uku a cikin mako guda ɗaya. Saboda za'a taru a tattauna da abokan aiki akan, a shawo kan matsaloli daban a wajen taron. Taron mako-mako yana da muhimmanci a kan kasuwanci.

Sanya agogo a hannu yana da matuƙar tasiri domin duba lokaci kuma ina sanya agogo a hannuna saboda in riƙa duba lokaci musamman a makaranta. To ina sanya agogo a hannuna saboda yana da matuƙar muhimmanci sanya agogo a hannu.

Cin salati yana da daɗi kuma yana da amfani musamman cikin abinci kamar dambu ko shinkafa da miya ko abinci wanda a kayi shi. Wanda a kayi shi domin a saa mai salati.

Ina son ɗakina ya haske sosai musamman da daddare saboda shi haske yana da matukar muhimmanci kuma ni'ima ce kuma shi haske in yayi haske akwai daɗi. Idan haske ya zo da daddare yana da matukar mahimmanci.

Ina jagorantar mutane bisa tsari na gaskiya da rikon amana, tsari wanda ya dace da mutanen. Ina jagorantar mutane kuma kan abun da mutanen suka tsara a jagorance su a kai. Jagorantar mutane abu ne mai matuƙar muhimmanci a kula da shi sosai.

Kayan ɗaki wanda na fi so sune kayan ɗaki na gargajiya. Na fi son kayan ɗaki wanda suke na gargajiya ne saboda sun fi daɗin amfani kuma sun fi daɗin sauƙaƙewa ba kashe kuɗi sosai. So na fi son kayan ɗaki na gargajiya.

Ina jin daɗi, ina jin daɗi sosai ranar biyan albashi. Saboda duk ranar biyan albashi akwai jin daɗi, akwai nishaɗi, akwai cin daɗi da kashe kuɗi da kuma saye saye. To, duk ranar da ake biyan albashi, duk wanda ke ake biya albashin zai ji daɗi.

Ina zuwa kasuwa ranar Litinin da Juma'a, da Asabar da Lahadi. Ina zuwa kasuwa a wa'annan ranakun kuma zuwa kasuwa yana da matuƙar muhimmanci kuma yana taimakawa mutum wajen kasuwancin shi. Zuwa kasuwa yana sa mutum ya goge da kasuwanci. Ina zuwa kasuwa a wa'annan ranakun.

Lokacin da na fi so shine lokaci na sanyi. Ni na fi son lokacin sanyi akan lokacin zafi. Saboda lokacin sanyi babu zafi sosai kuma mutum zai, zai, ba za ka rika yin wanka kullum ba in lokacin sanyi ne. Kuma shi lokaci na, lokacin rana. Eh ina son lokacin rana mana.

Shan ruwa mai sanyi a lokacin sanyi yana da daɗi sosai amma dai yana iya illa ga lafiya. Shan ruwa mai sanyi lokacin zafi yafi daɗi kuma yafi kwantar da hankali saboda inka ji zafi sosai kazo kasha ruwan sanyi to zai taimaka maka domin wannan zafin da kake ji a jikinka ya ɗanyi sauƙi ya sauka.

Domin kare kai daga sauro, ina kare kaina daga sauro ne amfani da rariyar kare sauro wato gidan sauro. Ina amfani da ita ko kuma in sayo maganin sauro in kunna a ɗaki ko kuma in fesa maganin sauro domin kada ya cije ni. Ina kare kaina daga sauro ta bin wannan hanyoyin.

Eh ina da sa hannu sosai a cikin saƙonnin mu, saboda in za a kai saƙo to zan sa hannu, oga zai sa hannu to ina da sa hannu akan saƙonnin mu. Saboda saƙonnin mu in ba a sa masa hannu ba, ba za su yi ba. Sa hannu a saƙonni yana da daɗi domin isa.

Abincin da yake sani inji daɗi sosai. Abincin da yake sani inji daɗi. Na farko dai akwai nama. Yauwa yana sani inji daɗi sosai. Sannan kuma ina son tuwo, tuwo miyar kuɓewa busasssa. Yauwa wannan shi ma yana sani inji daɗi. Sannan ina son shinkafa.

Launin tawada wanda nake amfani da shi shine baƙi saboda launin tawada baƙi shine launin dama na tawada. Kuma launin tawada baƙi shine mutane suka fi amfani da shi. To ina amfani da launin baƙi na tawada saboda ni ma shi kaɗai na sani. Ban san wani launi ba wanda tawada take da shi wanda ba baƙi ba.

Lokacin da nake fara aiki kullum shine lokacin da na fita kamar karfe goma na safe haka. To lokacin ne nake fara aiki kullum. Sannan kuma lokacin tashi aiki shine lokaci na karfe shida na yamma. To lokacin fara aiki kullum shine karfe goma tara na safe ko karfe takwas.

Irin wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Na fi son irin wasan ƙwallon ƙafa, na fi son irin wasan ƙwallon ƙafa saboda yana sa mutum ya motsa jikin shi sosai, ka yi gudu, ka yi ƙwallo kuma ba tare da ka sha wuya sosai ba. To, na fi son irin wasan ƙwallon ƙafa.

Eh ina amfani da shi, ina amfani da sauro net. Ina amfani da sauro net saboda kada sauro ya cije ni. Saboda in mutum bai sa sauro net ba sauro zai shiga jikin shi ya cije shi. To in kai amfani da sauro net sauro ba zai samu damar zuwa kan jikin ka, ballantana ma har ya cije ka. Ina amfani da sauro net.

Ina kake ajiye makullan ku? Ajiye makullai, ina ajiye makullan mu a cikin aljihu na, ko kuma in ba maƙwabta su ajiye shi. To saboda mutum gwara yasan inda zai ajiye makullan shi, saboda in ya dawo ya ɗauka cikin daɗin rai ko kuma ya duba inda ya a je sai ya aje. Ajiye makullai a wuri mai kyau shi ya fi.

Lokacin da nake wanke kayayyaki. Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Ina wanke kayayyaki lokaci na kamar da safe haka. Idan bani komai sai in tattaro kayayyaki wanda za'a wanke in wanke ko kuma da yamma, ko kuma da yamma. Idan ina da lokaci sai in zauna in wanke kayayyaki.

I ina iya ɗinka tufafi. Da kai na da hannu na, ina iya ɗinka tufafi. In ɗinka tufafi na maza, na yara, na manya. Ɗinka tufafi yana da kyau saboda tufafi shine mutum zai sa domin ya kare jikin shi kuma ya tsarkake jikin shi. Saboda su tufafi suna da matuƙan muhimmanci.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Ina karɓar kira a aiki lokaci lokaci kuma ina karɓar kira a aiki sosai. Saboda kira aiki zai taimaka wajen ganawa da abokan kasuwanci ko ƴan uwa da abokan arziki. To ina yawan amsa kira aiki.

Irin wayan da nake amfani da shi ita ce Redmi. Ina amfani da waya Android. Ina amfani da waƙe irin Android Redmi. Ina amfani da ita kuma tana taimaka mani sosai. Ina amfani da waya kalar Android.

Domin koyon sabon fasaha, ina koyon sabon fasaha ne a manhajoji daban-daban ko kuma guraren ayyuka daban-daban. Ina zuwa wajen inda ake koyon sabuwar fasaha inda ban iya ba, in je in zauna a koya mun ko kuma in sa wayata in shiga manhajojin da ake koya wa domin in koya da kaina. Ina koyon fasaha sabuwa.

Domin shaƙatawa lokacin hutu, ai mutum ya samu guri ya kwanta ya huta. Saboda shi shaƙatawa lokacin hutu yana da daɗi kuma yana da matuƙar muhimmanci kafin komawa lokacin aiki. So, saboda haka ai mutum ya shaƙata lokacin da ya samu hutu, ya huta sosai saboda kafin ya koma wajen.

Irin burodin da nake so shine burodi mai taushi mai laushi sosai. Na fi son kalan burodi wanda ya ɗan ƙone, yaji wuta. To ina son kalan wannan burodin saboda burodi wanda ya ɗan ƙone ya fi daɗi kuma idan cikinshi akwai taushi. To nafi son kalan wannan burodin shima.

Kalar abincin da na fi so shine nama, tuwo, shinkafa, taliya da sauran abinci na Hausawa. Ina son abinci. Kalar abincin da na fi so shine wannan tuwo, shinkafa da sauransu. Ina son kalar, kalar abinci irin wannan tuwo, nama da sauran su.

Daga yarinta, abin da nake tunawa lokacin da ina yaro shine muna zuwa daji neman tsuntsaye. Lokacin da ina yaro ina tunawa daga-- lokacin da ina yaro ina tunawa zuwa neman tsuntsaye. Ina tunawa abin da nake yaro.

Ya danganta da kalolin ayyuka wanda zan shirya. Yadda nake shirya ayyukan, shine zan shirya ayyuka masu muhimmanci, manyan ayyuka sannan in zo in fara yin, in fara yin ayyukan. Saboda sai na shirya aiki sannan zan zo in yi ayyukan. Shirya ayyuka yana da tasiri sosai kafin mutum ya zo ya fara aikin.

Ya'yan itatuwa da na fi so su ne irin su mangwaro, kanya, su lemu, lemun zaƙi da lemun ɓawo, su ayaba. Ina son kayan itace sosai, kuma kayan itacen da na fi so irin su mangwaro dabinu da sauransu.

Ina kallon taurari da daddare saboda taurari da daddare suna da kyan gani daga nesa. In ka zauna ka kalli taurari daga nesa za ka gansu gasunan gonin shawa. Taurari ka hangesu a sama suna da kyan gani sosai. Allah ya haliccesu, ya tsara su, ya bar su kuma a inda suke. Kallon taurari da daddare yana da daɗi.

Ina yin barci da rana, ina yin barci da rana sosai musamman idan na je makaranta kuma na dawo na gaji to zanzo in kwanta domin in huta. In yi barci da rana saboda daddare in samu in yi abubuwa. Ina yin barci da rana, ina yin barci da rana kuma yin barci da rana yana da daɗi.

Kayan aikin, kayan aikin da muke amfani da su sune muna amfani da abin dafa abinci, muna amfani da cokulan na cin abinci, muna amfani da kofika na shan ruwa, muna amfani da man shafawa, muna amfani da darduma domin yin sallah. Muna amfani da kayan aiki da yawa, kayan aikin da muke amfani da su.

Ina koyan wani yare, ina koyan wata yare. Ina koyan wata yare kamar Turanci, Larabci da Filatanci. Saboda koyan wata yare zai taimaka sosai in kaje inda ba a, ba a jin yarenka. Sai ka koyi wata yaren ta yanda idan kaje inda suke yin wannan yaren za kai masu wannan yaren. Ina koyan wata yare.

Ina share kura duk lokacin da bukata hakanta taso saboda share kura a wurin da yayi kura zai taimaka tunda idan guri yayi kura ba a share kurar ba to zai zo ya ta damu ku kuma idan kare korai to ina share kura a duk lokacin da ta karu.

Ina cin abincin dare bayan nayi sallah isha'i. Abincin dare, cin abincin dare da daddare. Ina cin abincin dare bayan sallar isha'i. Misalin ƙarfe takwas. To a lokacin ne nake cin abincin dare na.

Eh, ina da takalma guda uku. Takalma guda, takalma da nake da su guda uku ne, amma ɗaya nake amfani da shi saboda shi na fijin daɗin amfani da shi. Ina amfani da takalma guda uku.

Ina shan ruwan 'ya'yan itace saboda suna taimakawa sosai kuma suna ƙara wa mutum lafiya. Shan ruwan iyayan itace yana ƙara wa mutum lafiya. Shan ruwan 'ya'yan itace yana sa mutum ya fahimci itacen.

Irin kyautan da nake son bayarwa shine kyautar abun da nake da shi, kuma nake da halin da zan ba da kyautar shi. To ina son yin kyauta da abun da nake da shi, sai in bayar da kyautar shi. Irin abubuwan da nake son yin kyauta da su, nake son in bayar da su kyauta. Su ne abubuwan haka.

Ina tsarkaka gidanmu sau uku kowace rana. Tsarkaka gida yana da matuƙar tasiri musamman a kore sheɗanun aljanu daga ciki. Tsarkaka gida yana da kyau. Tsarkake gida yana da muhimmanci. Tsarkaka gida addini ne.

Yanda na ke magance ƙoke-ƙoke shine wanda ke ƙukan zan lallaɓa shi in ba shi haƙuri ya daina yana ƙoke-ƙoke. Yanda na ke magance ƙoke-ƙoke, in matan yana kukan to zan samu in lallaɓa shi in mai abunda yake so domin ya daina wannan ƙoke-ƙoken da ya ke. To a wannan ne na ke yi maganin ƙoke-ƙoke.

Ina jin kukan zakara da safe saboda kukan zakara da safe wani lokacin shi ke tada makararru wajen barci. To ina tashi idan na ji kukan zakara. Kukan zakara ina jin kukan zakara da safe saboda kukan zakara da safe, zakara ya fi yin kuka da safe. E, zakara ya fi yin kuka da safe.

Ina magana da abokan ciniki cikin kwanciyar hankali da lumana da sanyin murya da magana mai faranta rai mai kwantar da hankali. Saboda abokan kasuwanci suna da matukar muhimmanci wajen kasuwanci wajen ciniki. Abokan ciniki ina magana da su hanya mai daɗi. Abokan ciniki ina magana da su hanya mai kwantar da hankali.

Domin gina dangantaka ta kasuwanci, ina gina dangantaka da ta kasuwanci da abokan kasuwa wanda suke kasuwanci irin nawa ko kuma irin wanda ba nawa ba. Saboda gina dangantaka ta kasuwanci zai taimaka ma kasuwancin ka sosai wajen ya samu nasara.

Inda nake son zama birni ko ƙauye? Na fi son zama birni saboda birni yana da daɗi na zama. Kuma akwai mutane kuma akwai wayewa sosai kuma akwai ilimi. Akwai kuɗi a birni kuma akwai mutane sosai. To na fi son zama birni akan ƙauye kuma birni anhisa zama anyi zama lafiya.

Wayata tana daidaita haske da kanta musamman idan na shiga cikin rana. To memakon hasken ya ɗan yi duhu hei hasken hei ya ƙaru. Ka ga wannan daidaita haske ne da waya ta take yi da kanta. To wayata tana daidaita haske da kanta. Wayata tana daidaita haske da kanta.

Kalar ƙasar da gidanmu yake da shi. Gidanmu yana da kalar ƙasa, jan, jar ƙasa. Yana da launin ƙasa ja. Ƙasan gidanku yake da shi. Wane irin ƙasa gidan ku yake dashi? Gidanmu yana da launin ƙasa ja.

Kayan marmari wanda na fi so sune, ina son lemon ɓawo, ina son mangwaro, ina son tuffa, ina son banana, ina son abarba, ina son kankana. Wannan sune kayan marmari wanda na fi so kuma na ke son su.

Muna samun horo a wajen aiki sosai, saboda samun horo a wajen aiki a wurin aiki zai taimaka musamman ga wanda ba su san yanda za su yi aiki ba ko kuma ba su iya aikin ba ko kuma suna buƙata a ƙara horar da su domin yin aiki. To muna samun horo a wurin aiki.

Yin wuta da itace, eh muna yin wuta da itace musamman idan gurin ana buƙatar a yi wuta da itace ne, to muna yin wuta da itace. Musamman a daji za muyi wuta da itace. Muna yin wuta da itace a daji ko kuma a wurin da yake da buƙatar a yi haka.

Abincin gargajiya wanda na fi so, abincin gargajiya wanda na fi so shine tuwo, tuwo da dambu da ɗan wake. Saboda abincin gargajiya yana da daɗi sosai kuma na fason tuwo ko dambu ko ɗan wake. To shi abincin gargajiya yana ƙara gina jiki sosai.

Kalan launin da idanu suke, shine fari da baƙi, fari ne da baƙi. Baƙi tsakiya, fari gefe da gefe da sama da sama. To karan-- ka-kalan launin idanu suke kenan. Kalan launin idanu suke, baƙi da fari.

Domin magance matsaloli a aiki ana buƙatar a samu matsalolin da za a magance. A samu matsalolin da za a magance a wajen aiki. In aka samu matsalolin da za a magance a wajen aiki, to sai a san ta hanyar da za a biro ai maganin wannan matsalolin a aiki.

Yanda nake taimakawa mutane shine ta yanda mutane suke da buƙatar taimako sai in taimaka musu ta wannan hanya. Yanda nake taimakawa mutane shine zan samu mutane wanda suke da buƙatar taimako sai in taimaka musu. Kuma shi taimakon mutane yana da daɗi kuma abu ne mai kyau. Taimakon mutane yana da kyau.

Yanda nake tafiya zuwa wurare, tafiya zuwa wurare ya danganta da wurin da zan je. To tafiya zuwa wurare, tafiya zuwa wurare yana da mahimmanci kuma zai taimaka tun da an ce tafiya mabuɗin ilimi ce. To tafiya zuwa wurare yana da kyau sosai da kuma mahimmanci.

Ina yin addu'a kullum. Yin addu'a kullum yana da matuƙar muhimmanci kuma ibada ne. To ina yin addu'a kullum a kowane lokaci saboda ita addu'a ta na taimakawa mutum ta hanyar da bai yi tsammani ba. Ina yin addu'a kullum.

Ina wanke tufafi so biyu, so uku idan ina wanke su. Kuma da ruwa daban daban nake wanke su. Kuma sai naga tabbatar da cewa sun fita sannan. Ina wanke tufafi so biyu ko so uku.

Abinda nake son canza a wurin aiki shine, kayan aikin da suka tsufa. Ina son canza abin da suka tsufa a wajen aiki. Abubuwan da nake son canzawa a wurin aiki, kayan aikin da suka riga suka tsufa.

Rubutuna yana da kyau sosai. Rubutuna ya na da kyau, musamman idan ina jin daɗi lokacin da na ke rubutu ina cikin farin ciki, to rubutuna ya na yin kyau sosai. Rubutuna ya na da kyau. Rubutuna ya na da kyau sosai musamman idan lokacin da nake rubutun ina cikin farin ciki da jin daɗi.

Kwarai dagaske, ina rufe baki lokacin hamma saboda hakan abu ne me kyau. Duk lokacin da mutum ya yi hamma ya kamata ya rufe bakin shi. Ina rufe bakina lokacin hamma saboda rufe baki a lokacin hamma abu ne me kyau. Mutum ya sa hannu ya rufe bakin shi lokacin hamma saboda hamma.

Ina raba abincin mu ga mutane, saboda raba abincin mu ga mutane hakan zai taimake mu, muma mu ƙara samun wani abincin zuwa gaba. Yin sadaka kenan, to raba abinci ga mutane yana da amfani, saboda haka ina raba abincin mu zuwa ga mutane, ina rabawa.

Ina iya bada barkwanci, musamman idan lokacin ina cikin farin ciki ko kuma cikin halin, yin dariya da nishaɗi, da barkwanci. To dul lokacin da aka buƙaci in bada barkwanci, ina bada barkwanci. Ina bada barkwanci, ina bada barkwanci.

Ina rubuta rahoto sau huɗu a rana. Sau huɗu nake rubuta rahoto a rana. Ina rubuta rahoto a rana sau huɗu, da safe, da rana, da daddare. Sannan kuma inda nake samun rahoto ya danganta da gurin Facebook da sauran wadansu sadawa. Ina rubuta rahoto a rana.

Kujerunmu suna da daɗi. Kwarai daga sai kujerunmu suna da daɗi. Musamman masu taushi na zama na mutum ɗaya ko kuma irin wanda aka yi domin mutane biyu ko uku ko biyar su zauna. To kujerunmu suna da daɗi sosai matuƙa. Kujerunmu suna da daɗi.

Eh to gaskiya bana ce zan iya duba lambar QR ba. Amma zan iya duba lambar QR idan na samu damar duba shi da wayata. To ina iya duba lambar QR. Zan iya duba lambar QR sosai. Kwarai da gaske zan iya duba lambar QR.

Ina iya amfani da kwamfuta sosai tun da ni dalibin kwamfuta ne. Saboda haka ina iya amfani da kwamfuta. Ta hanyoyi da dama zan iya yin abubuwa da kwamfuta sosai sosai saboda ni dalibin kwamfuta ne. Kowa da bai karanci kwamfuta ba zai iya amfani da kwamfuta idan yau da kullum yai saba da ita. Mutum a wasa a wasa zai iya amfani da kwamfuta. Zan iya amfani da kwamfuta.

To idan zan nemi izinin hutu, yanda nake neman izinin hutu shine zan je wajen shugaban aiki ko oga ko wanda ke shugabanci a wajen da nake aikin, sannan in nemi ya bani hutu domin ƙila zuwa gida ko ganin ƴan uwa da abokan arziki. To wannan ita ce hanyar da nake neman izinin hutu.

Irin man da nake amfani da shi wajen shafawa. Irin mai wanda kawai mai ne shi, mai shafawa a jiki, wanda bai da wata illa ko wani abu mai kama da haka. To irin wannan man nake amfani. Bana amfani da wani mai sai shi.

Ina buga rubutu da sauri sosai saboda na iya rubutu da sauri da sauri ko a takarda ne ko a waya ne ko a kwamfuta ne. To ina rubuta, ina buga rubutu da sauri da sauri sosai saboda na saba da rubutu da sauri. Kuma saboda rubutu da sauri yana da amfani sosai. Ina iya rubutu da sauri, ina iya buga rubutu da sauri.

Ina son kallon wata da daddare. Kallon wata da daddare ai abu ne mai daɗi. Idan musamman idan irin yaje tsakiyan nan to za a ga ya fito yayi haske sosai. Ina son kallon wata da daddare saboda yana da daɗin kallo. Eee ina son kallon wata da daddare musamman in yaji, in yaji irin sha huɗu ko sha biyar haka ga wata.

Yadda dangantakarmu take da shugaban aiki, yaya dangantarku take da shugaban aiki? Dangantaka ce mai kyau da mu ma'aikata da shi shugaban aiki. Akwai dangantaka mai daɗi, mai ƙarfi. Ta yadda ba wani wanda ke musguna ma wani, ko kuma wanda ke takura ma wani. Akwai dangantaka mai daɗi tsakaninmu da shugaban aiki.

Kana duban kalanda kullum? Eh, ina duban kalanda kullum. Musamman ƙarshen hutu ko ƙarshen sati in bani aikin komi, ina duban kalanda. Ina karanta kalanda. Saboda kallon kalanda kullum shi zai riƙa tunatar da kai da lokaci da kuma rana ku masu tafiya. Ina kallon kalanda kullum.

Kana iya rera waƙa? Ai ina iya rera waƙa idan waƙa, amma ba da gani za ta fito ba idan har da ce ta ne. Amma da gani idan da gani za ta fito ba zan iya rera waƙa ba. Saboda ni ba mawaƙi bane ba. Amma zan iya, zan iya rera waƙa wani wanda yayi ina iya rera waƙa. Wani idan ya yi ta. Amma ni ba zan iya ba.

Abin da nake shirin yi a ƙarshen mako shine karatu. Musamman a wannan lokacin da muke yin jarabawa. To a ƙarshen mako na tsara ina so in yi karatu ne. Ina so in yi karatu ne. Abin da nake shirin yi a ƙarshen mako shine karatu. Saboda yin karatu a ƙarshen mako zai taimaka da an shiga sati a je ai jarabawa cikin daɗi.

Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a sa-- abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine yanayin gudanar da aiki da riƙon amana da dangantaka da mutanen da suke aikin, sannan kuma da albashi da ake biya a kan lokaci. Wannan su ne abin da suke ƙara mana ƙarfin gwiwa, a wajen aiki.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya sosai saboda matashin wuya akwai daɗi kuma yana da amfani sosai. Saboda haka ina amfani da matashin wuya. Kuma mutane da yawa ma suna amfani da matashin wuya musamman matasa. To, zakaga matasa da yawa suna amfani da matashin wuya.

Ka na cin citta a abinci? Ina cin citta a abinci musamman in an sa citta kuma ta dahu sosai. Saboda citta tana maganin sanyi to ina son citta kuma akwai yaji a cikinta. Duk mini ina so gaskiya. Ina son cin citta a abinci kwarai da gaske. Ina son citta a abinci.

Ina son kallon faɗuwar rana saboda rana in za ta faɗi, yamma za ta yi wata kala mai kyan gani sosai. Kuma a daidai lokacin gari zai yi sanyi, zai yi daɗi. Eh, ina son kallon faɗuwar rana. Ina son kallon faɗuwar rana saboda lokacin gari yana yin daɗi sosai.

Ina iya ɗaura ƙulli. Eh, ina iya ɗaura ƙulli sosai. Musamman idan ni nake da iko da shi to zan iya ɗaura ƙulli sosai. Ina iya ɗaura ƙulli. Saboda ɗaura ƙulli aika ga yana da amfani musamman ga abin da yake da buƙata a ɗaure shi. Ina iya ɗaura ƙulli.

Na fi son shinkafa, to gaskiya na fi son shinkafa saboda ita ce abincin wadda ba za ta ishe ni ba kuma ba ta gunture ni ba kuma zan daɗe ina ci ina amfana da ita. To gaskiya na fi son shinkafa a kan tuwo sai dai ya danganta da lokaci lokaci. Komi da lokacin shi. Amma akwai lokacin da ni dai na fi son shinkafa a kan tuwo.

Wani aikin gida kake yi kullum? Aikin gida da nike yi kullum shine dafa abinci, sharan gida, ɗebo ruwa. Wannan sune ayyukan gida waɗanda nike kullum. Wannan sune ayyukan gida da nike yi a kullum. Inayin ayyukan gida kullum sune su ɗebo ruwa, dafa abinci, shara da sauransu. Wannan sune ayyukan gida da nike yi kullum.

Na fi son shayi a kan kofi. Gaskiya na fi son shayi a kan kofi. Shayi ya fi mun daɗi. Saboda ni shayi ma na iya dafawa ba kofi ba. Saboda ni ban ma son kofi ba. To na fi jin daɗin shayi a kan kofi. Amma ni zan so wata rana ni ma in ɗanɗana kofi in ji yanda yake.

Inda nake son ciyar da hutu, duk inda nake son ciyar da hutu, can nake ciyar da hutu na. Inda kake son ciyar da hutu? Ina son ciyar da hutu a gida ko a waje. A nan nake son ciyar da hutu saboda ciyar da hutu yana da matukar muhimmanci. A nan nake son ciyar da hutu.

Kana kwana a gado ko ƙasa? A gado nake kwana ba a ƙasa ba, amun dai da a ƙasa nake kwana. Amma yanzu a gado nake kwana. Akwai katifa akwai gado, shi yasa nake kwana a kan gado yanzu. To ba a ƙasa nake kwana ba a kan gado nake kwana. A kan gado ba a kan ƙasa ba.

Kana karatu kafin ka kwana? Wannan yana nufin mutum yana yin karatu kafin ya kwanta. Yana yin karatu kafin ya kwanta da daddare saboda ba hayaniya, akwai shiru, so kuma za'a su samu dama yin karatun cikkace hankali.

Yaya ku ke bikin ranar haihuwarku? Wannan shi ake ce ma birthday a Turanci. To ni dai ban yi amma akwai masu yi. Su na siyo abubuwa, su na yin bukukkuwa saboda jin nishaɗi ranar haihuwa, bikin ranar haihuwarsu.

Yaushe kake kwana kullum? Da daddare. Da daddare nake kwana kullum. Yaushe kake kwana kullum? Ya danganta, da yanayin inda mutum ya tsara makanshi zai kwana.

Kana rera waƙa lokacin wanka. Bana rera waƙa lokacin wanka saboda ba kyau. Mutum yana, yana bayi, yana magana kuma yana wani abu. Bellanta na ko mutum ya rera waƙa lokacin da yake wanka. Bana rera waƙa lokacin wanka.

Eh to idan buƙatar hakan tata so ina tauna goro, ina tauna goro in baƙata ce tata so musamman in ina gida kuma na ji ina ɗan marmarin shi, in sai goro in tattauna. Amande mafi yawanci tsofaffi su suka fi tauna goro.

Inda mutane ba su zuwa wurin sosai. Misali inda idan na yi kake tofa miyau, to ba zai damu kowa ba. Ni ma ba zai dame ni ba. A nan nike tofa miyau.

Wace hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun dama. Ina amfani da hannun dama ta kuma ƙafa ta ma hannu dama nake amfani da ita. Ban cika amfani da hannun hagu na ba wajen aikace aikace na yau da kullum. Ina amfani ne da hannun dama.

Wane irin jaka kake kai? Wane irin jaka kake kai? Mai ruwan ɗorawa. Ina kan jaka mai ruwan ɗorawa ne. Ina kan jaka mai ruwan ɗorawa. Wace irin jaka kake kai? To ina kan jaka mai ruwan ɗorawa.

Wani irin kayan, mene ne kayan cici da ke fin su? Kayan cici da na fi so, na fi son irin su gyada, irin su aya. Na fi son irin wannan kayan cicin. Kayan cici da na fi so irin su gyada da aya.

Eh sosai ma muna sanya tunatarwa domin ayyuka musamman domin mutum ya tashi da wuri da safe ko kuma ya tashi da dare. Sai yasa tunatarwa domin ya tashi abin da ya kamata yi. Muna sanya tunatarwa domin ayyuka sosai ma.

Jira alayi yaya nake jira alayi? Jira alayi abu ne wanda ya kamata mutane su rika yi, amande bi da daɗi jira bi da daɗi. Musamman jiran da za a ci an tara mutane sosai a kan layi to jira a layi bi da daɗi amande dole haka na za a daure a jira a layi.

Eh, ina duba daftarin kuɗi domin tabbatar da kuɗin da aka tura ko kuma aka turo min. Ina duba daftarin kuɗi domin tabbatawa da ingancin abin da aka turo min da kuma wanda na tura. Ina duba daftarin kuɗi.

Eh muna da WI-FI a gida, kuma tana sauƙaƙe mana amfani da yanar gizo-gizo. Saboda da mun yi amfani da ita ko kuma ba mu yi amfani da ita, muna samun sauƙi wajen sayan data ta yanar gizo-gizo. Muna da wifi a gida.